Tun da nake, ina tafiya a ƙafa ya danganta idan da sassafe ne kuma in ana yin sanyi. A'a, ba na yin nisa gaskiya ko kuma. Zafi ne toh zan iya yin tafiya mai nisan gaske. Ine ina tafiyan minti arba'in a ƙasa. Dai kama zuwa da dawowa tafiyan minti, tafiya awa ɗaya ke nan da minti ashirin.

Kullum ina motsa jiki. Ina motsa jiki tun daga kan tafiya a ƙasa, da kuma yin tsalle-tsalle da kuma yin training. Saboda motsa jiki abu ne mai kyau. Abu ne mai kyau motsa jiki. Saboda mutum yana motsa jiki, in kasance mai lafiya akwai ƙoshi. A idon mutum da ya motsa jiki, zai yi saurin ɗuba. Bayan haka kuma, mutum zai yi saurin ɗuba idan baya motsa jiki. Wannan shi ne mataki. So farko dai, idan na tashi motsa jiki, zan iya na yi tsalle kamar sau ɗari ko kuma sau ɗari biyu. Sannan kuma, nakan iya na yi tafiya mai dogon zango kamar ta minti talatin. Sannan kuma talatin Kamar daga nan, zan iya zuwa daga ƙofar Weka inda unguwarmu ce zan iya na tafi mai gudu na kamar minti talatin zuwa ƙofar Gadon da kuma zuwa ƙofar Kabuga. Fannin gudu kenan amma shi gudun idan na yi shi, a zuwa zan je da gudu, wani lokacin kuma sai na dawo ina tafiya. Wani lokacin kuma idan ban gaji sosai ba zan iya na tafi ina gudu kuma na da ina gudu. Amma lokacin sanyi gaskiya ban cika yin wannan ba saboda ba zan iya in jure iska ta ringa duka na ba. Sannan kuma akwai, akwai stretching da Hausa ana cewa miƙe-miƙe kenan ko kuma tsalle-tsalle. Idan ina zaune a waje ɗaya zan iya na ringa tsalle, tsalle ina yi sau ɗari. Sannan kuma zan iya na ringa tale ƙafakuwa na. Sannan ina yin press up. Press up a tsalle ina yin sau talatin ƙara ina ɗaya. Sannan kuma ina iya press up guda ɗari. A'a bana yin guda ɗari gaskiya press up. Zan iya na yi guda talatin. Guda talatin shine abin da zan iya yi ƙarshe. Sannan kuwa zan iya na, zan iya na ringa yin press up sannan zan iya na yi up and down. Zan iya na yi tsalle kwado daga nan zan iya na ringa yin sama ina yin ƙasa. Ina, ina yi ƙasa ina yin sama ina yin ƙasa ina yin sama. Sai kuma tafiya. Zan iya tafiya mai nisan zango kamar tafiyar minti arba'in. Zan iya na yi tafiya mai nisan zango kamar ta minti arba'in haka kamar musamman da yamma. Wani lokacin ma idan zan je waje idan na gaje da nisa. So idan na jika ina so nayi tafiya. Zan iya na taɓa ƙasa ina hau mota. Na farko na yi saving ɗin kuɗina. Sannan na biyu kuma, na biyu kuma na motsa jiki. So riba biyu kenan. Sai kuma ina zuwa nayi gyming wani lokacin. iNa zuwa wa nadan daga karfe saboda na samu, na samu naɗin janauyi saboda wani lokacin ɗaga nauyi ma shi shi kaɗai kansa motsa jiki ne mai kyau. Sai dai kuma abin da bana so tattare da gyming shine jikin mutum zai iya murdewa. To wannan shine saboda motsa jiki gaskiya yana da kyau lafiyance da kuma addinance. Wannan shine amma akwai mutanen da su basa son motsa jiki. Ni kuma ina son motsa. Sannan kuma musamman lokacin azumi, na kan yi ƙwallon ƙafa wani lokacin. Bayan nan kuma sai in yi tuka keke kenan. Shima ina, ina yin tuka keke wani lokacin. Tuka keke kuma bicycle kenan. Shi kansa training ne shima mai zaman kansa. Na motsa jiki yana da matuƙar amfani.

To zama kusa da taga ya danganta. Idan lokacin zafi ne, ina son zama kusa da taga saboda iska ta dinga shigowa. Amma idan lokacin sanyi ne gaskiya ba na son zama kusa da taga. Idan, idan ma tagan abude take zan iya ma na tashi na rufe ta. Idan lokacin sanyi ne saboda ina da jin sanyi kuma ina da jin zafi. So idan lokacin sanyi ne gaskiya ba na son zama kusa da taga. Idan lokacin zafi ne ina son zama kusa da taga, musamman saboda shigowar iska ko kuma na ce ventilation. Ina son ventilation ina kuma son iska ta dinga shigowa. Ba na son zafi sannan kuma ba na son sanyi fa amma su wasu mutanen suba haka suke ba. Fa amma ni dai haka nake ina son zama kusa da taga gaskiya.

Ya, ya mai shara dukan. Ina sanya tabarau sosai ma kuwa sanya tabarau ayi. Wannan ajinina yake ama Ina sanya tabarau gilas ke nan. So ina son tabarau kala kala. Na farko ina saka tabarau na karatu saboda kare kaina daga kamuwa da ciwon ido. Nan kuma ina sa baki. Amma dai na karatun nan ba asibiti na je aka bani shi ba. Ni da kaina nake zuwa na siya. Idan zan kar-- zanyi karatu ko kuma idan zan kalli waya ko kuma idan zan kalli kwamfiyuta, na'ura mai kwakwalwa ke nan sai na saka shi. Kuma wannan baƙin na gayu ne idan ina so na yi kwalliya. Idan zan fada waje to sai na saka shi. So ina sanya tabarau da na karatu ko kuma na ciwon ido, na karya ido sannan kuma da na gayu, na kwalliya ke nan. Shi kuma wancan baƙi ne.

Kana shan magani kullum? Ha! Wannan tambayar ta bani dariya kuma ta bani mamaki. Eh to, um, kafin na fara amsawa tukuna zan fadi mene ne dalilin ma dayasa ake shan magani. Dalilin da ya saka ake shan magani shine idan mutum ba shi da lafiya. So idan mutum ba shi da lafiya zai sha magani saboda wannan maganin yana dauke da sinadaran da su iya warkar da shi. So kunga kenan nan sai idan mutum ba shi da lafiya ne zai sha magani. To saboda haka shan magani kullum ya danganta. Idan har ba ni da lafiya, zan iya na sha magani kullum. Idan kuma lafiya ta ƙalau, to ba dalilin da zai sanya ni na sha magani. Eh kamar yanzu misali yanzun ina fama da typhoid da malaria. Amma kafin ma na fara shan magani sai da na je lab, da na je lab aka samu aka yi min test din malaria da typhoid aka tabbatar mun da cewa ina dauke da cutar typhoid da malaria. Shi ya sa zazzaɓi da ciwon kai ya fara damuna. So da aka tabbatar mun da haka sai aka rubuta mun magunguna. Da aka rubuta mun magungunan typhoid da malaria sai na tafi na je, um, chemist ko na ce pharmacy inda ake saida magunguna sai na je na siyo magungunan nan. Na siyo, eh, garin, na siyo, eh, ruwan gishiri da suke ORS ke nan, sannan na siyo anti-malaria, sannan na siyo paracetamol, sannan kuma na siyo, eh, um, na siyo maganin malaria. So yanzu da bani da lafiya kullum ina shan magani. Ina sha da safe, ina sha da rana, ina sha da dare. So amma indai na samu sauki ko kuma idan na shanye maganin ai babu batun na ƙare shan magani ko. So saboda haka shan magani kullum ya danganta. Idan mun da lafiya kullum zan iya magani inda aka rubuta. Idan kuma ba a rubuta ba, ba zan sha ba.

Yaushe kake farkawa kullum? Anan ya danganta. Idan mutum ya kwanta da wuri dama zai tashi da wuri. Idan mutum kuma bai kwanta da wuri ba, ba zai tashi da wuri ba. So idan na kwanta da wuri, ina tashi da wuri. Amma idan ban kwanta da wuri ba, bana tashi da wuri. So kamar yanzu, um, idan, um, na kwanta kamar ƙarfe tara na dare, zan iya tashi da wuri kamar ƙarfe biyar na asuba. Na safiya ke nan na sallah, sannan kuma idan na yi sallah na yi addu'o'in safiya na kuma bacci. Kuma idan ban kwanta da wuri ba, kamar ƙarfe shabiyu haka ko ƙarfe ɗaya na dare, so zan iya na kai ƙarfe shida ma ban tashi ba. Yanzu kamar jiya, jiya ban kwanta da wuri ba, ban yi bacci da wuri ba. Jiya so zan ƙarfe shabiyu ina tunanin kamar in kwanta. Da na kwanta ƙarfe shabiyu nan ban farka da wuri ba sai yanzu da aka zo aka tashi ne. So saboda haka kwanciya da wuri ya danganta. Idan mutum yana, um, tashi da wuri ya danganta. Idan ka kwanta da wuri, za ka iya ka tashi da wuri. Idan kuma ba ka kwanta da wuri ba, ba ka iya tashi da wuri ba. Kaman karin maganar Bahaushe da yake cewa wanda ya yi bacci da yawa baya jin ƙuƙar zakara. Wa to idan mutum ya yi bacci da yawa, zai makara sallah asuba shi. So ni ina kwantawa da wuri wani lokacin idan bani da aikin yi ko kuma idan ban tsaya catin ba. Idan kuma na tsaya catin da mutane a kai dare, to ba zan iya tashi da wuri ba. Wani lokacin alam ne dama yake tashi na. Alam ne yake tashi na daga bacci wani lokacin. Um, alam ɗina na tashi na daga bacci ƙarfe biyar na asuba saboda na yi sallah.

A lokaci kake wanke kayayyaki? Ya danganta. Idan lokacin sanyi ne gaskiya bana yin wanki da safe da rana nake yin wanki. Kuma lokacin zafi ne zan iya yi ko da safe koma da rana. Idan kama yanzu a Kano ana sanyi sosai, ba zan taɓa iya yin wanki da safe ba gaskiya. Sai dai idan rana ta fito. Idan kuma ana zafi to zan iya wanki ko da safe ko da rana ko da dare. A'a ba zan iya yi da rana ba saboda lokacin rana ta fito sosai, so zafi zai yi yawa. Indai da zafi ne zan iya yi da safe ko da dare. Idan kuma sanyi ake ba zan iya yi da sassafe ba sai idan rana ta ɗan fara fitowa. Musamman idan ana iska saboda wanki idan ana iska yana da dadi kaya zasu dinga bushewa da wuri. Amma indai ana sanyi gaskiya bana iya wanke wa da wuri.

Menene lambarku mai albarka? A takaice lamba mai albarka tana nufin lambar sa'a. Lucky number ke nan. So nidai a waje na lamba mai albarka, ba guda ɗayeba ce ba. Ta farko da akwai lamba biyar, na biyu da akwai lamba bakwai, na uku da akwai lamba goma sha biyu, sannan kuma da akwai lamba sha huɗu. Sai kuma akwai lamba ashirin da huɗu. To, duk wa'innan idan aka hada su zan iya cewa lambobina ne masu albarka. So amma, lamba mai albarka kowa ta shi daban. Wani yana zabar lambobin da basa rabuwa sune odd numbers. Wani kuma yana zaban yana zaban lambobin da suke rabuwa sune even numbers. To ni yawanci lambobina even numbers ne. Tunda farko akwai lamba goma sha biyu, akwai lamba sha huɗu, akwai kuma lamba biyar. Waɗannan su ne lambobina masu albarka. Lucky numbers ke nan.

Wayata tana daidaita haske da kanta mana. Wayata babba waya ce. Wayata Samsung ce Galaxy A16. Saboda haka tana daidaita haske da kanta ba tare da wani maya tabataba. Tana daidaita haske da kanta automatically idan ta ga dama ke nan, sannan kuma in ma ba ta ga dama ba, ni ma zan iya na seta ta. So wayana tana automatic brightness ke nan da turanci, da Hausa kuma tana daidaita haske da kanta. Umm, wayarka tana daidaita haske da kanta. Wayata tana daidaita haske da kanta. Tana daidaita haske da kanta. Tana daidaita haske da kanta. Wani lokacin tana daidaitawa, wani lokacin kuma ba ta daidaitawa. Eh, tana daidaitawa amma kuma sai idan na seta haka. In ban seta ba kuma ba ta daidaita ba.

Kana biyan kuɗi awaya. Wannan tambayan ta bani dariya, ta ba ni mamaki. To ai biyan kuɗi awaya ya zama dole? Saboda wayan ma tun farko ba zata yi kira ba idan mutum bai biya kuɗi ba. Ma'ana idan mutum bai sa kati ba. Dole sai mutum ya sa kati awaya zai kira. Saboda haka ina biyan kuɗi awaya. Kamar yau na saka kati, ina gaya kai na ɗari huɗu, jiya kuma na sa ya kai na ɗari biyar. Na sa airtime, na sa katin waya aƙalla ya kai na dubu biyar wancan watan da ya wuce. That is kusan five thousand. So wannan watan kuma na ce zan rage saka kati gaskiya. Saboda na daina yin soyayya yanzu kuma dama yin soyayya shine yake sakawa mutum ya saka kati da wa. To ni kuma yanzu na rage yin soyayyar. Na rage yin soyayya gaskiya yanzu.

Ka fi, kana fin kuzari da safe ko da yamma? Tambayar ya kamata ta kasance ka fi kuzari da safe ko da yamma, ana ƙarfin jikinka da rana ko da mai. Eh to normally ai kuzari shi da safe ya fi. Inda ya sa na ce ya fi saboda, da safe idan ka tashi ba kai ko na aiki ba ka gaji, awalan lokacin jikinka yana da ƙarfi. Idan ka samu ka wanke bakinka, ka yi breakfast ka karya, to awannan lokacin zaka ji kuzari mai ƙarfi ya zo maka.

So nawa kake ƙidaya kayayyaki? Kayayyaki na sawa ko kuma ko wanne irin kaya na gida. Indai kayayyakin sawa ne sau ɗaya nake ƙidayasu. Duk lokacin da zan ba da wanki ko kuma zan ba da guga nakan ƙidaya kayayyakina. Sannan kuma idan na tashi zan yi tafiya shima ina ƙidaya kayayyakina. Kamar in zan yi tafiya ta sati ɗaya zan iya na ibu kaya kala biyar ko kala huɗu. To wannan ke nan.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Rubuta rahoto da Hausa ana nufin kuma da Turanci reports. Shi dai rubuta rahoto ya danganta. Idan mutum ma'aikaci ne to duk ƙarshen sati ko duk ƙarshen wata ya kamata ya ringa rubuta rahoto. Ni kuma da yake yana kan yi aiki amma ba koyaushe ba. So kamar kwanaki mun je wata seminar ta kwana huɗu, kullum ni nake rubuta rahoto. Kullum nake rubuta da dare. Idan an gama ayyukan kowacce rana zan zauna da dare na rubuta wannan rahotan. Haka zan rubuta shi na tura. So rahoto ya danganta. Jiya na rubuta, yau ma na rubuta. So in dai na wancan taron da muka shiga ne, na rubuta rahoto sau biyar. A kwana huɗu kullum na rubuta sau ɗaya. Sannan kuma idan har na wajen aiki ne to duk ƙarshen wata da ma ake rubuta rahoto. Wani kuma aikin za a iya ci duk ƙarshen shekara ko kuma kafin ƙarshen shekara mutum ya rubuta rahoto ya tura.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Lokacin da ruwa yake zubowa daga sama kenan? Idan ruwan sama kuke nufi to, eh, lokacin da ruwa ya zubo nakan zauna a ɗaki ba zan fita ba sabida kar ruwan nan ya jiƙa ni. Sannan kuma idan fita ta kamani dole kuma lokacin ruwa yana zubowa, to zan saka rigar ruwa ko na sa rigar leda ko kuma na tafi a mota inda ruwan nan bazai jiƙa ni ba. To haka nake, eh, yin abubuwan da nake yi duk lokacin da ruwa ya sauko. Sannan kuma wani abu da ruwa shine, shi ruwa idan mutum ya sake ya taɓa shi in dai mutum bai sa rigar sanyi ba ko kuma mutum bai, eh, bai shiga mota ba sabida kar ruwan ya taɓa shi to, ruwan nan zai iya janyo wa mutum rashin lafiya. Musamman rashin lafiya irin su mura, tari, atishawa da kuma kamuwar ciwon sanyi. To shiyasa nake ɓoyewa a ɗaki idan ruwa ya sauko. Ruwa ba abin gudu ba ne ba kuma ba abin a shiga ciki ba.

Kana sanya safa kullum? To, sanya safa kullum ya danganta. Musamman kasantuwar yanzu ana sanyi kullum ina sa safa. Dan yanzu haka ma akwai safa a ƙafata. Kuma idan zan fita zan saka so in dai lokacin sanyi ne kullum ina saka safa gaskiya. Haka idan lokacin zafi ne idan zan saka takalmi sau ciki, rufaffen takalmi kenan da zai rufe min ƙafa, to shi ma zan saka safa. Amma in dai lokacin zafi ne, ban cika sakawa ba.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Da farko dai za mu so mu san menene abokantaka wacce da turanci ake kira da friendship. Abokantaka tana nufin, eh, um, wani alaƙa da take ƙulluwa tsakanin namiji da namiji ko mace da mace ko kuma mace da mace ko mace da namiji. So a takaice ana nufin wata alaƙa ce data ƙullu tsakanin mutum biyu wacce za su, za su zamo. Suna da wani fahimta ta rayuwa iri ɗaya ko kuma suna da wani abu da suke so su cimma tare. To shi ne abokantaka. Abokantaka a duk duniya tana ɗoruwa ne akan abu guda uku. Na farko, eh, riƙe amana. Na biyu, eh, cika alkawari. Na uku, faɗin gaskiya a duk lokacin da ya kamata. Indai har aboki ya kasance mai riƙon amana to abokantakan nan za ta ɗauri. Sannan kuma mai cika alƙawari sannan kuma mai faɗin gaskiya a ko yaushe. So abokantaka tana da muhimmanci indai har abu ukunnan sun cika. Sannan kuma da tausayin juna da kuma, eh, taimakon juna.

Yaushe kake kwana kullum? Yaushe kake yin bacci kenan? Kullun dai ina yin bacci kaman ƙarfe sha ɗaya na dare, amma ya danganta. Idan na gaji zan iya yin bacci kafin wannan lokacin. Idan kuma ban gaji ba ina kaiwa har ƙarfe sha ɗaya na dare wannan kenan.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Eto, ba da kyauta ya danganta da wane ne za ka bawa. Ina so na ba da kyautar turare, kyautar kuɗi da kuma kyautar abinci sannan kuma da kyautar abin sha kamar irin su lemo.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ai, waya yanzu tana ɗaya daga cikin abubuwan da mutum yake, daɗewa yana amfani da su. Ni dai waya ta indai da caji da data kullum tana hannuna, sai dai idan zan yi Sallah ne kawai zan iya na ajiye ta. Amma gaskiya ba zan iya sanin ko sau nawa nake amfani da waya ta ba. Saboda koyaushe ni tana hannuna sai dai in Sallah zan yi ko kuma idan zan ci abinci. Wani lokacin ma ko abincin zan ci ina amfani da ita. Saboda yin amfani da waya ya zamo lalura. Kusan koyaushe mutum yana amfani da wayar shi tana hannun shi. Musamman ma idan mutum yana da harkokin da yake yi, na samun kuɗi kamar irin masu yin crypto, masu yin forex, da masu samun kuɗi dai a yanar gizo gizo. To, yawancinsu suna amfani da waya koyaushe gaskiya. Ko sun jona caji za su ci gaba da amfani da ita, shine wannan.

Kana sauraron rediyo? A'a, bana sauraron rediyo. Da dai na saurari rediyo amma ban da yanzu. Yanzu sauraron rediyo sai tsofaffi, inda ya sa duk wani labari mutum zai iya samunsa a kafofin sadarwar zamani kama daga irin su BBC, su CNN, su New York Times da sauran su. Duk abin da mutum zai ji a rediyo zai iya saurara a wajen ta.

Wanne irin nama ka fi so? To, eh ni dai bani da wani naman da nake jin dadi gaskiya. Ko wanne irin nama ma ni ina so amma dai naman kaza yafi daɗi. Idan ba naman kaza ba kuma naman rago suna da daɗin gaske. Amma naman kaza dai kam yanda kowa ya sani naman kaza yafi daɗi gaskiya. Daga shi sai naman rago sai kuma naman sa. Naman sa sai kuma naman raƙumi duka suna da daɗi.

Kuna da manufa na wata-wata kamar goals kenan? Eh, ko wane wata akwai goals, akwai manufar da nake son na cimma. Kamar yanzu wannan watan ina da manufar karanta littattafai guda biyu. Na farko, na fara karanta wani littafin Turanci da ake cewa "Rich Dad Poor Dad". Ina so na gama kafin watan ya je ƙarshe. Sannan kuma da akwai wani littafin Shima da muke karantawa. Kuma ina sa ran zuwa ƙarshen wata na kammala karanta wannan littafin Shima.

Kana iya ɗaure ƙulli? Eh to iya ɗaure ƙulli ya danganta da wane irin ƙulli. Ina iya ɗaure ƙulli amma ba kowane ba. Idan ƙulli na kayan wanki ne, ina iya ɗaurewa. Idan kuma ba na kayan wanki ba ne ba, shi ma zan iya cewa ina iya ɗaurewa. Amma dai na kayan wanki yafi sauƙin ƙullewa. Musamman idan kayan nan na wankin manyan kaya ne, wa'inda ba ƙananu ba basu da wahalar ɗaurewa.

Menene babban nasara da kuka samu a aiki? Babban nasarar da na samu a aiki shi ne na taɓa yin aiki na tsawon shekara ɗaya a matsayin malamin makaranta inda na koyad da Biology. Na samu nasara domin ɗalibai da yawa ta sanadina sun fara gane Biology. Wannan babban nasara ce a gare ni.

Yaya kake koyan fasaha sabo? Fasaha da turanci yana nufin science. Yanda nake koyan fasaha sabo ko ko a ce sabuwar fasaha shine idan na tsaya na kalli bidiyo. So idan na kalli bidiyo ɗin yanda yake yin abun, sai ni ma na fara practice, na fara gwadawa. Ta haka nake koya.

Kana, kana finson tufafin auduga ko silki? Inda tambayar ka za ta hau shine. Wane tufafi ka fi so tsakanin tufafin auduga ko na silki? Tufafin auduga dai na talakawa ne, sannan kuma kowa zai iya siya. Amma tufafin silki ba kowane zai iya siya ba. Na auduga sun fi daɗin sawa gaskiya saboda su mutum ba zai takura ba. Wannan silki su kuma na ƙasaita ne da alfarma. Kayan sarauta ke nan.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Kammala aiki a lokaci ya danganta, ni dai ina kammala aiki akan lokaci indai nasan an bani aiki ance na gama kamar a awa ɗaya, zanyi kokari na gama aikin nan a awa ɗaya. Idan na ƙara shi da na ƙara minti goma kawai. Amma nan dai bana daɗewa gaskiya nake kammala aiki akan lokaci.

Wane lokaci na rana kafi so? Wane lokaci na rana kake fi so? Ya kamata ya zamo "wani lokaci na rana kafi so" haka ya kamata tambayan ya zama. Lokacin da na fi so a kowacce rana shine yamma, saboda lokacin ne babu surutu ba. Haya niya kawai mutum ya ci abincin rana, ya zo ya zauna yana nazari akan rayuwarsa.